Gaskiya, a gidajen motsa jiki suna da matuƙar amfani. Wannan al'ada ce mai matuƙar amfani a cikin al'umma. Saboda yadda aka kawo cigaba na motsa jiki. Shi motsa jiki abu ne mai muhimmanci sosai. Abu ne wanda dama ya kamata mutane su riƙa yin shi. Ko da ba kai gym ba, ya kamata kayi training, ya kamata kayi exercise ko a cikin gida ne, ya kamata kayi saboda me? Saboda yana da matuƙar amfani ga lafiyar mutum. Yana da matuƙar amfani ga lafiyar mutum da kuma zai ƙara maka kuzari, zai sa kuma jikinka yayi kyau. So gaskiya wannan mabanbanta gidajen motsa jiki da ake yau, gaskiya suna da amfani sosai, musamman ma wajen matasa masu motsa jikinsu ta hanyar gym da sauransu. Gaskiya abin yana matuƙar burge ni, abin yana matuƙar ƙayatar da ni in ga matashi yana gym. Gaskiya ina farin ciki in ga matashi yana gym, yana gyara jikinsa. Hakan yana sawa matashi ko kuma mutum ya ga, ya gyara jikinsa, jiki yayi kyau komai ya zama lafiya lau. Zaka ga jikinka ya murɗe, ka yi dantse, ka yi six packs, ka yi mene ne. Ko da yaushe dai akwai lafiya a tattare da kai. Ba wai irin jikinka yayi yau ba lafiya gobe da lafiya komai ka yi kasala, komai ka sala, ka sala, ka sala abun duk baya yin daɗi. Banbancin aikin ƙarfi na da gaskiya. Ai akwai banbancinsa da aikin ƙarfi. Saboda shi aikin ƙarfi misali aiki ne wanda za ka yi, ka yi over wannan ɗinka ka cika, za kayi shi da yawa ne saboda zai fi ƙarfin ka. Saboda gaskiya akwai aikin da ake na ƙarfi kai kanka ka san ya fi ƙarfin ka. Kamar irin su ɗaukar dankali, ɗaukar masara. So kai kanka abin ka san ya fi ƙarfin kashinka amma zaka ɗora wa kanka dole ne sai ka kai shi. Shi ka ware mai iya ga gejin wannan dama dankali kaza, yana geji kaza to iya dankalin nan dole shi zaka ɗauke shi shi kuma aikin gym, za ka iya ɗaukar daidai gwargwado, daidai abin da za ka iya. Kamar yanzu in kana training na aikin gym, in kana processing na fara gym na dantse to gaskiya gym ɗin dantse gym ne confirm wanda yake da amfani sosai. Zakai yana da limit. Akwai daidai yanda za ka yi ba za ka cutar da dantsanka ba. Fiye da in kayan nauyi ne kake ɗauka za ka iya cutar da kanka da kake ɗora wa kayan nauyu. Gaskiya ni dai ina sha'awar gym sosai saboda wasu lokutan idan na ga ana gym hartsumi na tashi yake in banyi ba. So gaskiya ina son gym sosai shi yasa nake sha'awar shi. Gaskiya ni bani da wani matsala da gym. Gaskiya gym na ɗauke shi kamar abu ne wanda zai zama mani kaman wajibi a cikin rayuwata. Saboda in ina gym na kanji daɗi nayi farin ciki in gan ni ganin nan ina gym. Shi yasa na ɗauke shi da mahimmanci gaskiya fiye da tunani. Na ɗauki gym sosai da muhimmanci. Gaskiya ina son gym sosai da sosai. Sannan shi gym yana da wani abu. Har idan kana yin gym, kana aikin ƙarfi, kana motsa jikinka, gaskiya ya kamata kana cin abinci mai inganci. Saboda abincin nan mai inganci shine zai taimakawa jikinka da sassan jikinka wajen budawa da kuma ba zai tsufa da wuri ba, da sauransu de gaskiya zai taimaki lafiyar jikinka ba tare da wani abu ya same shi ba. Saboda gaskiya idan har ka kasance kana cin abubuwa masu daɗi na ƴan gayu da dai abubuwan da duk aka likita yake buƙatar ma masu irin masu so de yake buƙatar wanda dai likita ya hukunta. So gaskiya in dai har kana cin ire-iren wannan abubuwan, kana kiyayewa so gaskiya za ka samu za ka yi ƙarfi sosai jikinka zai yi kyau. Fiye da ace kana gym amma kuma ba ka cin abun daɗi. Kana cin wani abinci ma wanda bai kamata ka ci shi ba bayan ka yi gym. Kun san akwai abincin da bai kamata kai kanka ka tunkare shi ba bayan ka yi gym. Kai kanka ka san ba kalan abincin ka bane kawai dai mene ne. Za de ka ci ne kawai saboda kai kanka kana ma kanka, eh, kana yanke ma kanka hukunci kai tsaye misali. Amma dai gym it is very important. Tunda de kai Allah yasa kana tashi sai kazo kayi sallarka in ka yi sallar ka.

Eh gaskiya, ah mun gwada sabon abinci sosai don a kwanakin baya ma akwai wani abinci da muka taɓa gwada wa. A lokacin, shi abun ana ce mashi ƙarai da waken suya ake haɗa shi. Mu lokacin ba mu san shi ba, kawai dai mun gani ne dai a irin fim haka ana amfani da shi. Kawai sai muka je muma maka markaɗo waken suyan aka zo aka haɗa shi. To gaskiya a lokacin an gwada sabuwar hanya don mu ayan da muka ganshi ma. Gajiya mun haɗa kamar yama fi wancan wanda muka haɗa tunda ni dai a lokacin da muka gan shi normal yake haka. Babu kayan haɗe haɗe, babu su magi, babu su kori, babu su kayan miya. Amma mu kuma lokacin da muka zo muka haɗa shi mun sassaka wannan abubuwan da dama. Da farko dai abin da muka yi shi ne muka je muka siyo waken suya. Da aka siyo waken suya aka zo sai aka. Bayan an siyo waken bayan an siyo waken suya sai aka zo aka. Bayan an siyo waken suya sai aka zo aka haɗa aka markaɗo shi. Bayan an markaɗo shi sai aka akai zuwa masu talge haka suka ɗan tace shi sai aka dafa awara. An dafa awara kuma sai aka yi yayyankata. Bayan anyi yayyankata sai aka siyo mai, aka siyo kayan da tattasai da tumaturi da su kori, da ma irin abubuwan nan kala kala da gishiri. To bayan an yanyanke awara wannan sai aka zo aka shanya ta ta bushe. Ba a so ta bushe sosai amma dai an fi so ba a so a sata da ruwa. So ake yi ta ɗan bushe irin ta ɗan tsane. Ruwan bai. Babu ruwa a jikinta sannan kuma babu ƙamas bata bushe ba haka. Bayan an shanya ta haka ta ɗan bushe sai aka zo aka yayyan kata. Haka anyi yayyan kata sai aka zo aka daddaka magigikan da kayan miyan gaba ki ɗaya aka daddaka su. Aka haɗa aka cakuda aka cakuɗa. Sai aka samu aka kashe ƙwai tabbas an siyo ƙwai. Bayan an kashe ƙwai ƙwa ƙwa ye na kaji haka aka sa awara aka motsa da kayan miya aka mamotsa sai aka soya ta da mai. Kaman mun sosoya ne ma sai ta bada result. Shi yadda yadda muka gani gaskiya tayi kyau a ido, tayi kyau sosai. Ta bada sakamako mai kyau a ido. Sannan kawai ni darasan da na koya shi ne duk abun da ka gani kana iya yin abin da ya fi shi. Da farko muna gani kamar baza mu iya ba amma daga baya kuma bayan munyi sai mu kaga har ma gaskiya kamar yafi wancan sai dai wancan fari tas ne aka yishi shi kuma wannan gaskiya ba fari tas ne aka yi shi ba mun sa abubuwa da dama an sami ingredients da kayan ƙamahi da kuma su kori, saka tafarnuwa, kanumfani da gyada, gaba ki ɗaya duk dai an haɗa an saka. Gaskiya abin ya bada, ya bada sakamako mai kyau. Dan ni na ji daɗin abun nan sosai. Kowa kuma ya zauna aka cice aka sha ruwa kuma wasu daga cikin mu waɗanda suka, aka, suka, aka, suka gani, suka gani aka yi a gabansu suka gani su ma kuma suka ɗauka suka koya daga ranar kowa ya iya. Kowa ya maida hankali a kan abun wannan. Har yanzu ina da tabbas ɗin cewa waɗanda aka yi a gabansu da za su zo kowa zai iya yi. Da farko da duk ba a iya ba amma dai da aka yi sau ɗaya aka ga yayi kuma aka ci a bakin mu aka ji yayi daɗi sai kowa ya iya, kowa sai ya iya. To gaskiya hakan ya bani nishaɗi sosai hakan ya sa ni na ji kawai na haɗa sabon abinci. Na ji kawai kamar na iya wani abu ne na daban. Gaskiya na ji daɗin hakan sosai da sosai.

To, a gaskiya dai nidai shawarar da zan bada tanada yawa. Zan dai bada kaɗan daga cikin shawarwarin da ya kamata in bayar. A gaskiya dukkan matashi a yanzu ba shida wani buri na ya gina kan shi, ba shida wani buri na ya gina kan shi. Yawa kanshi karatun, tanatsu ya san abunda yake yi saboda koda yaushe lokaci tafiya yake yi. Gaskiya dukkan matashi ya kamata ya san me yake yi, ya sami abin yi, ya yi hozzulin, ya yi fafutuka, ya yi nema, ya samu, ya tara kuɗi saboda su shi lokaci baya jira. Kuma dukkan matashi yana da dama saboda akwai ƙarfi a jikin shi. Akwai. Babu wani nauyi a kan shi. Babu wani hayaniya a kan shi. Babu wani tension da zai tsaya har ya. Bashi da nauyin kowa. To gaskiya ya kamata ya guji abubuwa da dama domin yadda zai shawo kan gaba ɗaya hankalin rayuwar shi. Abu na farko shine abu uku zuwa huɗu zan faɗa wanda zai guda. Abu na farko shine na farko gaskiya, ya guji shawarwari waɗanda zasu karya mai ƙwarin gwiwa. Saboda dukkan wanda ya zo yana nemi ya karya ma ƙwarin gwiwa. To gaskiya koda yaushe za ka ji ka kasare, ka jiƙa kawai ba zaka iya ba, saboda mutum ne ze zo yace maka abu kaza ba zaka iya ba abu kaza ba zaka iya ba. Za ka ji wani iri kaji kawai ba zaka iya ɗin ba. Amma in mutum yace ba zaka iya ba, ka toshe kunnen ka kai kaji kamar cewa yayi zaka iya. Ka ji kamar haka yace zaka iya. Ka ji kamar haka yace zaka iya. Sannna abu na biyu shine gaskiya sai yasan yayi taka tsantsan wajen yanda ze dinga mu'amala da kuɗi. Su kuɗi ba awai cewa kai tsaye a dinga kashe su ta kowane hanya. A'a, yasan hanyar da zai ringa kashe kuɗi. Ya ringa saving yana ajiye abun ɗan wani abu haka saboda me? Saboda akwai lokacin da wannan abun da yake ajewa zai gina mashi rayuwa, zai taimake shi. To in yana ɗan ajewa koya nene wata rana abunda yake ajewa ɗin zai taimaka mashi. Abu na uku shine matasa suna yin soyayya. To gaskiya in dai har ka faɗa wannan tarkon kuma ba tare da ka gina kanka ba, kana soyayya, to gaskiya wataran za kayi nadama. Saboda me? A lokacin da kake son yarinya kana ta kashe mata kuɗaɗe, kana ta spending money. Kai baka taraba ka zo ka taimake kanka ka zama wani hamshaƙin mai kuɗi kuma ita lokacin da ka gama kashewa shi kenan kuma sai ta guje ka ko kuma ta samu wanda ya fika ta aure shi. Kaga kai wannan kai ka ɓata wa kanka lokaci. To amma idan har ka natsu, kaje ka tara kuɗaɗen sosai da sosai, to tabbas su matan da kansu za su rinƙa bunka. Suna bunka in kanada kuɗi kanada mai gidama ba sai kaje ko ina ba zaka ga anama test mata suna kiranka, ana turo kansu gidan ku, ana cewa ka zo ka zo ku ganshi ya muku wanene wanene, mai kyau da mara kyau, mai hali da mara hali. Kowacce zata riƙa son ka. Zaka zama abun burgewa abu na uku shine dole matashi ya guji shaye shaye da abunda zai lalata mishi rayuwa. In har cewa matashi kana matashi, kaga kana fara samun kuɗi, ka rusa rayuwar ka, ka fara shaye shaye, harkar mata, harkar zinace zinace, gaskiya ba za kaje ko ina ba. Tabbas za ka yi nadama nan gaba. Za ka yi nadama. Ba zaka tara kome ba. Haka zaka zo girman ka ya ruske ka, abokanka kana kallo suyi taci gaba kai baka ci gaba. Gaskiya ni darasussukan dana koya game da rayuwa ta harkar matasa kuma yadda mutum zai fara tara kuɗi shine sa shi tara kuɗi gaskiya sa kaine. In har kasa kanka zaka tara, ko kasuwanci ka keyi in kasa kanka lokaci guda za kayi kuɗin da baka tunani. In dai har kayi haƙuri ka jure, ka jure, ka jure. To gaskiya watarana za kayi dariya. Ko da ace kasha wahala a baya, za kaji wataran kawai kayi dariya. Za kaga cewa eh, yau gani nine yau na fara da kaɗan kuma na zama babba. To wannan abun yana da daɗi shiyasa ni nake son kasuwa sosai. Ina son kasuwa sosai saboda in har ka zo kana kasuwancin ka, hankalin ka kwance, yau a faɗi gobe a samu, yau a faɗi gobe a samu. Wataran wallahi za kayi dariya. Wataran za ka kaida kanka za kace, kai kamar ba'a yi ba. Ka birge kanka, ka ji kai kanka ka birge kanka da kanka. Gaskiya hakan yana da kyau. Ya kamata matashi daraja, ka kare taransu domin ya gane cewa kullum lokaci tafiya yake.

To, a gaskiya idan na je wajen aiki ina hutawa gaskiya ina hutawa. Amma ba ko wana lokaci nake hutawa ba gaskiya sai irin gaskiya kamar nayi aiki sosai shine sai in ringa hutawa, idan nayi aiki kamar irin da safe, in nayi aiki, nayi aiki, nayi aiki to zuwa kafin rana ta fito haka tayi zafi sai in je in huta. Sai kuma irin idan aiki ya ragu kamar an gama aiki, nan ma sai in je in huta a cigaba da wani aikin. Amma gaskiya ban ma cika hutawa sosai ba irin wannan nakan huta dai sau kaɗan kaɗan nakan huta. Kuma in nayi hutun sai in dawo kuma in yi aiki sosai saboda aikin dai yafi hutun yawa saboda kasan shi hutu yana ƙara kashe wa mutum zafin aikin shi ya ƙara saka duk ka ji kasala da kuma sauransu. Amma hutu dai yana da daɗi, kawai innka huta a wajen aiki zaka ji daɗi sosai za ka ji daɗi in ka koyi hutu a wajen aiki, yana da daɗi gaskiya. Amma dai ni ban cika zan ce sai na huta ba.